Ai rubutu yakan zamo kala biyu. Wani rubutun za'a gan shi mai kyau ne amma a wajen karanta wa babu ma'ana. Wani kuma ya ma kasu kashi uku, wani rubutun kuma yana da kyau kuma yana karantuwa. Wani kuma kwata kwata baya karantuwa. Don ni gaskiyar rubutun na ba za a ce mai kyan nan bane ba a'a. Tsaka-tsakiya ne amma kuma ina yin shi manya kuma ina yin shi yanda kowa ya zo zai karanta amma ba zai ci wannan irin zanennen rubutun bane ba. A gan shi yar, yar, yar, yar, yar, yar, yar mai kyau, mai kyan nan a'a. Tsaka-tsakiya ne ba shi da muni amma kuma ba shi da kyan nan amma fa yana karantuwa sosai. In irin wanda baya karantuwa bane ba. Wani wani rubutu ma an yi shi ka gan shi kamar jagwalgwalo amma dai a ga ya tsaru yayi kyau amma fa wajen karatu baya karantuwa. Sai a riƙa me aka rubuta can? Menene can? Wancan wane harafi ne? Can me aka saka? A'a ni gaskiya rubutu na tar, tar, tar, tar yake fita. Za ka gan shi a manya, mai daɗin karantawa amma fa ba mai kyan nan bane ba. Wanda tin daga nesa za a hango a ce kai wancan rubutun waye? Kai wancan ta iya rubutu. Idan fa ba karantawa za a yi ba sai dai a rinƙa wancan ta iya rubutu. Kun ga rubutun ta? Tana da good handwriting rubutun ta mai kyau. Kun ga rubutun ta? Kun ga rubutun ta? Abin da za a riƙa faɗa ke nan amma kuma da an zo diba wani a ga bai karanta. Wani kuma za a gan shi ga shi mai kyau kuma an yi shi a tsare yana karantuwa. Mudai yan tsaka-tsakiya ne ba mai kyan nan bane amma kuma yana karantuwa sosai.

A'a, ba na duba kalanda. Abin da ya sanya yanzu bama duba kalanda, kowa yana da kalandar wayarsa. Akwai kalanda wadda ake sakawa a bango. Akwai kalanda ta waya, indai ta waya ce kullum muna duba kalanda. Muna duba date, muga yau wace rana, nawa ga wata. Yana da kyau, kowa ma ya riƙa dubawa. Mm, kalandar bango gare ka ka riƙa dubawa. In ta waya gare ka ka riƙa dubawa, to ina duba ta waya ta. Amma dai ba dai kalanda ta saƙa lewa a bango ba amma ta waya ina duba ta kullum, kullum. Ina dubawa in ga, in ga yau wace rana, wane wata muke ciki, wane shekara. Ko da wani abu ya ɗanɗauki kanka ya ɗauki zafi, to gaskiya ina duba ko kuma in manta ko kuma yau wace rana na duba washe gari ban duba ba, za a iya tambaya ta a ce yau wace, yau nawa ga wata ne? Sai in ɗauko wayata in duba wajen kalanda. A screen ɗin allon wayata ma, kowa ma da ya buɗe zai ga ga lokacin agogo ga kuma kwanan wata na kalanda nawa ga wata yau. To gaskiya ina dubawa sosai. Duk wanda ma bai dubawa yayi ƙoƙari ya riƙa dubawa saboda dubawar tana da amfani. Bakariƙa rayuwa ba kwata-kwata kai bakasan ma wace shekara ake ciki, kai bakasan wane wata ake ciki, ba kai bakasan wace rana ake ciki. Kawai kai al'amuran gabanka kake tafiyar da shi. To a gaskiya ina dubawa sosai. Na allon wayata kullum sai na, idab na tashi da safe zan kalli screen ɗin allon wayata in duba wajen date. In ga yau wace rana, shekaran nawa muke ciki kuma wane wata ne muke ciki. To ina duba su.

Waya tana cikawa man. Tana cika ajiya. Tayita ɓoye abubuwa ta cika ajiya, ta ajiye wancan, ta ajiye wancan. Wasu abubuwa masu muhimmanci tana ajiye min. Duk abin da na saka indai bani na ɓoye shi a hanu-- na ɓoye shi da hannuna ba, za ka ga ta ajiye mun. Shiyasa nake son waya ta, 'yar amana. Tana cika ajiya sosai. Mutum ma duk wanda ya duba ya tabbatar wayar shi ba ta cika ajiya, to kawai ya siyar da ita, ƙara ya siyar da ita, ya cika ya ɗauko sabuwa, dalleliya me cika ajiya zai fi. Amma taya za ka riƙa amfani da wayar da ka san ba ta cika ajiya gaskiya. Kowa ya dage, ya matuƙar dagewa, ya ga yana da wayar shi mai cika ajiya ta fi gaskiya. Amma duk wayar da ba ta cika ajiya, to ta zama labari. Kaga kowa ya jajirce. Ita waya mai cika ajiya daɗi ne da ita. Kai ka ajiye kayayyakin ka, yanda ka ajiye za ka dawo, za ka dawo ka gansu. A ajiyansu ba tare da wani damuwa ba, ko ɓacin rai, ko an sami wata matsala, ko a a. Kai gaskiya ina son waya mai aji-- mai cika ajiya sosai. Tana da matuƙar amfani. Dama na ce indai na samu waya marar cika ajiya to siyar da ita zan yi. In siyo wacce take cika ajiya. Saboda ai ta fi. Ka sayi abu da kuɗinka wanda ba ya cika ajiya? A a. Gaskiya ina buƙatar waya mai cika ajiya sosai sosai. Ina so. Duk wayar da ba ta cika ajiya ma, gaskiya ba ta mun ba. Ko kyauta kuma za a bani sai dai in karɓa in siyar. Amma ba dai fa in yi amfani da ita ba fa. Ba zan yi amfani da ita ba. Amma dai ina son waya mai cika ajiya. Wayar da ba ta cika ajiya gaskiya ba na son ta. Na fi son mai cika ajiya. Kowa ya siyo waya mai cika ajiya.

Ina shan ruwa mai dan sanyi kaɗan saboda idan yai sanyi inada ulsa Ulcer kuma daga inda ka sha ruwan sanyi tana tashi. Taita maka yawo tana ba ka wahala. To shiya sanya nake shan ruwan sanyi kaɗan. Wani lokaci ma hakura nake bana sha saboda idan kana sha ma, ko da ba ka da ulcer ma, to mura. Idan mura ta kama ka, kafin ta sake ka ba ƙaramin aiki bane ba. Kai ta zazzabi, kai ta rashin lafiya, ciwon kai, abubuwa dai kakkace da sauran su. Dakasa ni gaskiya bana shan ruwa mai sanyi. Da ƙarara sai de ɗan sanyin kaɗan. Ina ba mutane shawara ma su kiyayi shan ruwa mai sanyi. An ce turawa ma da suka yi firiji ba don sinyoshi bane dan a riƙa zuba mashi ruwan sanyi. Sinyoshi ne don mutum yariƙa sarsaka kayayyakin fruit kar su lalace da faffen abinci. Danginsu lemukan kwali lemukan kwalba to she da su ake amfani da su ana ajiye wa a firiji. Amma mu nan Najeriya, sai muna siyan firiji ne don mu riƙa shan ruwa mai-- ruwan sanyi. Wanda lafiyar shi kullum in sha ruwan sanyi kan ja daɗi. Amma dai kana gama sha ruwan sanyi za kaji yana ta zagaya maka cikin ciki, yana ta zagaya maka. Ko dai ba'a faɗa ba dai ka san akwai matsala. Sai masu shan ruwan sanyi su yi ƙoƙari, su rage ko su daina ma. In sansamu ne mutum yariƙa shen ruwan ɗumi, ya fi lafiya ba ruwan sanyi ba gaskiya. Kowa ya dage ya riƙa shan ruwan ɗumi, ya fi lafiya. Amma ruwan sanyi akwai matsala gaskiya. Mu kuma za mu sha, to mu sha kaɗan kar mu sha da yawa. Don kar ya je mana illa, ya saka mu adamuwa, mu zo muna yawon hospital wuri, wuri, wuri, wuri muna zuwa. Ko mura ta kama mu, ko ya sa ma iya ma je ruwan sanyi ya saka mana. Ruwa mai sanyi ya saka mana wata illa da lura ya kamata dai mu kiyaye sosai.